A gaskiya bana jin sakwatanci. Koda yake, ba zan ce bana jin sakwatanci ba, sai dai shi harshen ne yanda suke karya harshen ban iya ba, amma kaman zan ga-- zan aaa, zage zage, mukan taɓa hausansu. Sannan akwai bambanci masu yawa tsakanin sakwatanci da zazzaganci. Ta yanda sakwanci, satakon, sakwatanci za ka ga cewa in ba wanda ya zauna tare da su ba. Gaskiya, yanayin hausansu akwai ban dariya. Sannan kuma wasu abubuwan za ka ga ma'anonin su da na zage zage akwai bambanci sosai sosai. Za ka ga cewa su kaman misali.